Tambayar wane irin miya nafi so, tambaya ce da take taɓa zuciya sosai domin miya ba abinci kaɗai ba ce a gare ni, ƙwaƙwalwa ce, al'ada ce da yanayin gida a lokaci ɗaya. Idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labarin kansa, zan ce miya ta-- miya ta taushe ita ce miyar da nafi so. Nafison miya ta taushe ne ba wai saboda ɗanɗano kaɗai ba amma saboda yanayin da take kawo wa zuciya. Duk lokacin da naga tukunya tana tafasa, ana juyawa a hankali, ƙamshin taushe yana tashi yana cika wuri sai na ji kamar na koma wani yanayi na natsuwa. Taushe ba miya ba ce da ake yin ta da gaggawa. Bata buƙatar lokaci, haƙuri da kulawa. Wannan shine abu na farko da nake ƙauna a cikinta. Abu na biyu shine nauyin ta da cikarta. Miya ta taushe ba miya ba ce da za ka ci ka tashi nan take ka ji yunwa. Tana da nauyi, tana karfi, tana sa kaji kamar kaci abinci na gaske. Dan ka ci ta da tuwo, musamman tuwon shinkafa ko masara sai ka ji cikinka ya samu natsuwa. Wannan jin ciki ba wai na ciki kaɗai ba ne har da na zuciya. Ina kuma son yadda take haɗa abubuwa da yawa a wuri ɗaya. Taushe tana ɗaukar kayan lambu daban daban, kayan miya, mai, nama ko kifi duk suna haduwa su zama abun abu ɗaya mai ɗaɗi. Kamar rayuwa ce, abubuwa daban daban, launuka daban daban amma idan an haɗa su da kyau sai su zama abu mai ma'ana. Wannan sako ne da miya ta taushe take bani ba tare da tayi magana ba. Wani abu da nake matuƙar so game da taushe shine yadda take buɗe baki. Ba, ba miya ba ce da za ka ci ka yi shiru. Tana da daɗi mai zirfi wanda yake sa ka yi shiru na ɗan lokaci kana jin abin da kake ci. Wani lokaci har sai ka yi linmfashi a hankali ka ce a zuciya, "Wannan miya ta yi." Wannan irin jin daɗi baya zuwa da kowace miya. Taushe tana da alaƙa da zaman gida, ta haduwa, da haduwa. Ba'a yawan yin ta don mutum ɗaya kawai, sau da yawa ana yin ta ne a-- don a ci tare, a zauna a wuri ɗaya, a yi magana, a yi dariya. Wannan ya sa take ɗauke da yanayin zumunci. Duk lokacin da aka kawo taushe sai a ji kamar ana cewa, "Zo mu zauna tare." Bana cewa sauran miya ba su da daɗi. Ina jin daɗin miyar kuka, miyar ogbono, miyar kuɓewa amma taushe tana da wani matsayi na musamman. Tana da natsuwa, nauyi da zirfi kamar mutum mai hankali wanda baya yawan magana amma duk abin da ya faɗa yana da ma'ana. A ƙarshe, miya ta taushe a gare ni ba abinci kaɗai ba ce, tunanin gida ce, haƙuri ce da jin cika da kwanciyar hankali. Duk lokacin da aka tambaye ni cewa miya, wane miya nafi so, zuciya ta tana komawa gare, gare ta ba tare da shakka ba. Oke, zuciya ta tana komawa gare ta ba tare da shakka ba. Yanzu bari in juyo tambaye ka, kaifa wace miya ka fi so kuma me yasa take da mahimm, mahimmanci a gare ka? A ƙarshe, miya ta taushe a gare ni ba abinci kaɗai ba ce, tunanin gida ce, haƙuri ce na jin cika da kwanciyar hankali. Duk lokacin da aka tambaye ni wace miya nafi so, zuciya ta tana komawa gare ta ba tare, ba tare da shakka ba. Yanzu bari in juyo tambaye ka, kaifa wace miya ka fi so kuma me yasa take da mahimmanci a gare ka? Tare.

Idan ka tambaye ni abin da nake son canzawa a wurin aiki, babu ɗaya kawai bane yake zuwa man a zuciya, sai dai yanayi gaba ɗaya. Domun wurin aiki ba gini ko tebur ka ɗai ba ce wuri ne da mutane ke haɗuwa da burin ya je ƙokarinsu da wani ɓan gare na rayuwarsu don haka duk canjin da za a yi a wurin aiki idan ya yi kyau, yana iya shafar rayuwar mutum fiye da yadda ake zato. Abu na farko da nake son canzawa shine yadda ake kallon lokaci da aiki. A wurare da dama ana yawan ɗaukar aiki kamar gwagwar maya ce wanda yafi gajiya wanda yafi tsawon lokaci wanda yafi wahala shine ake ganin yafi aiki. Ni kuwa ina ganin haka ba koyaushe bane gaskiya. Ina so a canza tunanin daga yawan aiki zuwa ingancin aiki. Mutu na iya yin aiki mai kyau cikin natsuwa ba tare da matsa lamba mara amfani ba. Idan aka ba wa mutu dama ya tsara lokacinsa da kyau, yawanci sakamakon ya fi kyau. Na biyu, ina son a canza yanayin sadarwa a wurin aiki. Sau da yawa matsala ba ta fitowa daga aikin kansa sai daga yadda mutane ke magana da juna. Akwai wuraren da magana ke ciki da tsoro. Mutum yana jin tsoron ya yi tambaya, jin tsoron ya yi kuskure, jin tsoron faɗin raii ransa. Idan zan canza abu, zan so a samu yanayi da mutum zai iya magana cikin mutunci ba tare da jin tsoron, tsoron raina ko hukunci ba. Idan mutane suna jin an saurare su, aiki yana tafiya da sauƙi. Haka kuma ina son a canza yadda ake kallon kuskure. A wurare da dama kuskure kamar laifi ne mai girma. Idan mutum ya yi kuskure, sai a ɗora masa laifi kai tsaye. Maimakon a tambaya me kuka koya daga nan? Ni ina ganin kuskure hanya ce ta koyo. Idan aka ƙirƙiri yanayi da mutum zai iya yadda da kuskurensa ya gyara, maimakon ya ɓoye shi, aikin gaba ɗaya zai ingan ta. Tsoron kuskure yana kashe ƙirƙira da gaskiya. Abu na huɗu da nake son canzawa shine kula da lafiyar hankali. Ba jiki kaɗai ba. A wurin aiki ana yawan magana kan sakamakon lamba aiki amma ana manta da zuciyar mutum. Ina son a samu fahimta cewa gajiya ba kasala ba ce damuwa ba rauni bane idan mutun yana cikin yanayi me kyau a zuciya aikin sa ma zaifi kyau. Canjin da nake so shine a daina ɗaukar mutum kamar inji a fara kallonsa a matsayin ɗan adam. Ina kuma son canji a yadda ake ba da yabo da godiya. A wurare da yawa ana lura da mutum ne kawai idan ya yi kuskure. Amma idan yayi abu me kyau shiru wannan yana kashe kwarin guiwa wani lokaci kalma kaɗai kamar mun gode ko ka yi ƙoƙari tana iya canza yadda mutum zai yi aiki tsawon mako ko wata. Ina son a ƙirƙiri al'ada ta yabawa ƙoƙari ba sakamako kaɗai ba. Wani abu mai mahimmanci shi ne daidaito daidaito tsakanin aiki da rayuwa. A wurin aiki sau da yawa ana sa ran mutum ya sadaukar da komai don aiki har ya manta da kansa, iyalinsa da hutunsa. Ni ina ganin aiki ɓangare ne na rayuwa da rayuwar gaba ɗaya. Ina son canji inda hutawa ba a ɗauke ta a matsayin ragifa sai a matsayin abun da ke sa mutum ya dawo aiki da ƙarfi da natsuwa. A karshe babban chanji da nake mafarki canjin tunani a dai A daina ganin wurin aiki a matsayin wuri nawa.

Tambayar ko ina riƙe lema a lokacin ruwa tana da sauƙi a baki amma a zuciya tana buɗe ƙofa zuwa halaye, tunani da yadda mutum yake kallon kansa da duniya. Idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labari daga rayuwarsa, zan ce eh, ina yawan riƙe lema a lokacin ruwa amma ba kullum ba kuma ba saboda ruwa kaɗai ba. Na fara koyon muhimmancin lema tun da wuri. A lokacin da ruwan sama ya fara sauƙa, mutane suna rarrabuwa kashi biyu, waɗanda ke shirinsa da waɗanda ruwan ke tarar su ba tare da shiri ba. Ni na fi son na kasance a ɓangaren masu shiri. Riƙe lema a gare ni ba wai tsoron jiki kaɗai ba ne, alamar kula da kai ne. Yana nuna cewa na yi tunani kafin in fita, na dubi yanayi, na ce wa kaina ka kiyaye da kanka. Akwai lokutan da riƙe lema yake bani wani irin kwanciyar hankali. Kana tafiya, ruwa na sauƙa a hankali amma kai kana ƙarƙashin lema, kana jin ƙarar ɗigon ruwa suna bugawa a sama. Wannan sauti yana da wani irin natsuwa, yana sa ka rage gudu, ka yi tafiya a hankali, ka lura da abun da ke kewaye da kai. Mutane suna wucewa da wasu sauri, wasu suna gudu, wasu suna ɓoye kansu amma kai kana tafiya da natsuwa. A irin wannan lokaci lema ba kayan aiki kaɗai ba ne, aboki ne na ɗan lokaci. Amma gaskiya ita ce ba kullum nake riƙe da lema ba. Akwai lokuta da ruwan sama yake zuwa ba tare da gargaɗi ba. Gaji mare ya rufe sararin sama, iska ta canza sai ruwan ya fara sauƙa kotsa. Irin wannan lokaci idan babu lema sai ka yarda da halin da kake ciki. Akwai wani irin ƴanci da kake ciki a haka. Wani lokaci ƙabar ruwa ya ɗan jiƙaka yana sa ka ji kamar ka koma yaro ne. Ba ka damuwa da komai, kana karɓar abun da yanayi ya kawo. Yana kuma rarrabe irin ruwan sama. Idan ruwa sanyi ne mai nauyi wanda zai iya saka ka ji ba daɗi ko ka kamu da mura to tabbas lema yana da muhimmanci. Amma idan ruwan sauƙi ne na ɗan lokaci, wani lokacin ma ina jin daɗin tafiya a cikinsa ƙadan lokaci kafin in nemo mafita. Wannan yana sa ka ji cewa ba lallai ba ne ka yaƙi kowane abu a rayuwa. Wasu abubuwa ana iya karɓarsu na ɗan lokaci. Riƙe lema ya kuma koya min darasin shiri. Sau da yawa ba ruwan sama kaɗai ba, rayuwa gaba ɗaya tana kama da haka. Idan ka yi shiri, abubuwa da dama ba za su girgiza ka ba amma ko da ka yi shiri wani lokaci abubuwa za su zo ba kamar yadda ka zata ba. A irin wannan lokaci yadda ka karɓe su shi ne yake nuna halinka. Akwai kuma wani ɓangare na jin daɗin zama da kanta. Lokacin da kake ƙarƙashin lema, mutum yana tafiya shi kaɗai yana tunani, yana sauraron ruwan sama ba hayaniya sosai ba. Wannan lokaci ne da nake yawan yin tunani ba tunani mai nauyi ba amma irin yadda yake sa ka ji kana nan da kanka. Lemar tana ƙirƙirar wani ƙaramin wuri naka a cikin babban duniya. Dan haka idan aka tambaye ni ko ina riƙe lema a lokacin ruwa, amsata ita ce eh sau da yawa ina yi domin tana kare ni, tana bani natsuwa kuma tana tunatar da ni muhimmancin shiri.

Tambayar wane irin kiɗa nake son ji, tambaya ce da take taɓa zuciya kai tsaye. Domin kiɗa ba sauti ƙaɗai ba ne a gareni, harshe ne na ji. Wani abu da yake shiga zuciya ba tare da ya nemi izini ba. In zan bada amsar kaman mutum yana zaune yana bada labarin kansa a hankali zance ina san kida masu natsuwa masu mana'ana da wadanda suke bani damar tunani amma hakan baya na nufin ina ƙim sauran na'o'i ba ne. Na fara lura da irin kiɗa da nake so ne ta hanyar yadda jikina da zuciyata suke amsawa. Akwai wasu kiɗa da zarar sun fara, zuciyata tana sauƙaƙewa, numfashina yana yin daidaito, tunanina yana yin shiru kaɗan, kamar wani ya rage hayaniya a cikin kai. Waɗannan su ne kiɗan da ba a tilastawa makagaji, sai dai suna gayyatar ka ka shiga yanayinsu a hankai. Irin wannan kiɗa nake yawan komawa gare su. Ina matuƙar son kiɗan da ke da sako a cikin kalmomi, waƙoƙin da ba kawai ana rera wa don ayirawa ba amma ana rera wa ne don a faɗi wani abu. Wani lokaci labari ne na rayuwa, wani lokaci na soyayya, wani lokaci nagwagwarmaya ko na bege. Idan na ji waƙa wadda kalmominta suke sani in tsaya, in ce, "Haka ne fa to." Wannan waƙa tana zama kusa da zuciyata. Ina son kiɗan da suke faɗa, da suke faɗa abin da mutane da yawa suke ji amma ba su iya faɗa da kansu ba. Haka kuma ina jin daɗin kiɗan gargajiya ko na asali, waɗanda suke ɗauke da al'ada da tushe. Kidan da idan ka jisu sai kaji kamar suna da nauyi kamar suna da tarihi a bayan su Irin waɗannan kiɗan suna sa ka, ka ji cewa kai ba, ba ka fara komai daga sifili ba. Kana cikin jerin mutanen da su, da suka zo kafin, kafin kai. Suka ji, suka yi dariya, suka yi kuka. Wannan jin daɗin, wannan jin haɗin kai da lokaci yana da daɗi sosai a gareni. Amma ba kullum nake cikin yanayin natsuwa, natsuwa ba. Akwai lokutan da nake bukatar kida masu kara kuzari wadannan suke sa jiki ya motsa kai kai ya daga zuciya ta yi haske. A irin wannan lokaci ina son kiɗa da suke da sauri kaɗan, masu bug, masu bugun ganga ko sauti mai ƙarfi, waɗanda suke, suke maka tashi kamotsa suke saka tashi ka motsa a rayuwa ka motsa. Rayuwa tana nan, waɗannan kiɗan suna taimaka mun idan na ji gajiya ko kasala ta zo ba tare da angayyace ta ba. Ina kuma son kiɗan da ba lalle ne in fahimci kalmominsa ba amma sautin kansa yana magana da ni. Wani lokaci waƙa tana iya zama a wani harshe daban amma sautinta, yadda aka shirya ta, yadda murya take hawa da, da sauƙa duk suna isar da ji. Wannan yana nuna min cewa kiɗa ta fara shi, ji ne kai tsaye daga zuciya zuwa zuciya. Abu ɗaya da na fahimta game da kaina shine. Irin kidan da nake so yana canzawa da yana yi da yanayina idan ina cikin farin, farin cikin ina son kiɗan da za su ƙara min wannan farin ciki. Idan ina cikin tunani ina son kiɗan da ba za su katse tunanin ba. Idan ina cikin danuwa ina san kidan da za su rungume ni ba ba ba basu turani ba kiɗa a gare ni kamar aboki ne da yake fahimtar halin da nake ciki ko da ban faɗa masa komai ba. Don kuma jin daɗin sauraron kiɗa ne kaɗai, musamman da daddare ko a lokacin da babu hayaniya. A irin wannan lokacin kiɗa tana zama kamar tattaunawa.

Tambayar ko ina rera waƙa lokacin wanka, tambaya ce da take, da da take sa mutum yayi murmushi kafin ma ya fara ba da amsa. Domin kusan kowa yana da labari akan wannan batu ko yana so ya faɗa ko yana ɓoye shi. Dan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labari daga zuciyarsa. Zan ce eh, ina yawan rera waƙa lokacin wanka. Kuma hakan ba abun da nake jin kunya akai ba. A maimakon haka, yana daga cikin ƙananan abubuwa da suke sa rayuwa tai daɗi. Lokacin wanka a gare ni lokaci ne na musamman. Ba wai kawai tsaftace jiki ba ne amma tsaftace tunani. Ruwa yana zuba, hayaniyar waje tana raguwa. Duniya tana kama da ta tsaya na ɗan lokaci. A irin wannan yanayi ne ke wa-waƙa ke shigowa a hankali ba tare da an shirya ba. Wani lokaci kalma ɗaya ce kawai, wani lokaci sauti, wani lokaci kuma cikakkiyar waƙa daga farko har ƙarshe. Abin mamaki shi ne ba na rera waƙa da niyyar tun farko. Ba na shiga wanka ina cewa yau zan yi waƙa. A'a, yana fa ruwa ne kai tsaye, ruwa ya fara sauƙa sai zuciya tayi saku saku sai wata, sai wata waƙa ta zo a kai. Wani lokaci tsohuwar waƙa ce da na ji tun da daɗewa, wani lokaci waƙar da na ji kwanan wani lokaci kuma sautin da bai, da bai da suna. Kawai murya tana tafiya da ruwa. Akwai wani irin yanci da mutum yake jin da ren, yana rera waƙa lokacin wanka. Ba mai sauraro ba, ba mai hukunci ba ko muryarka tana da kyau ko a'a. Ba matsala. Wannan ne wuri ɗaya da mutum zai iya yin abin da yake so ba tare da damuwa da ra'ayin wani ba. Wannan 'yanci yana da daɗi sosai. Yana sa ka ji kamar ka koma yaro lokacin da ba, da ba ka damu da yadda kake sauti ba. Kawai kana jin daɗin abin da kake yi. Na lura cewa irin waƙar da nake rerawa a wanka yana canzawa da yanayi na. Idan zuciyata tana farin ciki, waƙar ma tana zama mai sauri, mai annashuwa. Idan ina cikin tunani ko shiru, waƙar tana zama mai laushi, mai nutsuwa. Wani lokaci ma ba, ba kalmomi ba ne. Humman kawai ne, sauti mai sauƙi da yake tafiya da bugun ruwa kamar zuciya tana magana ne ta wata hanya daban. Rera waƙa a wanka yana da wani tasiri a zuciya. Yana rage damuwa. Akwai lokuta da na shiga wanka ina jin nauyin abubuwa a rena tunani, aiki, gajiya. Amma kafin na fito bayan waƙa ɗaya ko biyu sai na ji kamar an rage mini kaya. Ba wai matsalolin sun ɓace ba ne amma yadda ake jin su ya sauya. Wannan ƙaramar waƙa tana iya canza yanayi fiye da yadda ake tsammani. Wani lokaci nakan yi dariya da kaina bayan na gama in ce da akwai mai sauraron da sai ya yi mamaki. Amma wannan ma yana daga cikin daɗinsa. Rayuwa ba lalle ne ta kasance mai tsanani ko yaushe ba. Akwai buƙatar waɗannan ƙananan lokutan na rashin tsari na yin abu don jin daɗi kawai. Ba kullum nake rera waƙa ba amma lokutan da nake shiru kawai ina sauraron ruwa yana sauƙa. Amma ko da a irin wannan lokaci zuciya tana cikin yanayin kiɗa. Ruwan kansa yana zama kamar kiɗa. Yana da bugunsa, yana da sautin da yake maimaituwa. Wani lokaci wannan shi kaɗai ya isa. A ƙarshe, rera waƙa lokacin wanka a gare ni ba al'ada ba ce kawai, wata hanya ce ta ƙasancewa tare da kaina. Wani lokaci bamu da lokaci mu saurari kanmu a rana amma a wanka babu gudu, babu ƙira, babu sangamawa. Waƙa tana fitowa ne a wannan tsari na shi.

Tambayar "sau nawa nake tsarkake gidana?" tambaya ce da take da sauƙi a baki. Amma na aka: tsaya aka duba ta sosai. Tana, tana magana ne game da tsari, kulawa da yadda mutum yake rayuwa da kansa. Idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labari daga rayuwarsa, zan ce ba, ba adadi, ba adadi ɗaya tsayayye ba ne. Amma a matsakaici, nakan tsarkake gida sau da dama a mako kuma hakan yana da alaƙa da yanayi, lokaci da halin da nake ciki. Akwai wani abu da na fahimta tun da wuri. Gida ba baya zama datti a rana ɗaya kuma baya zama tsaf a rana ɗaya. Tsaftace gida abu ne da yake tafiya da rayuwa. Saboda haka bana jira sai gida ya yi muni sosai kafin in tsaftace shi. Na fi son ƙananan tsaftace tsaftace a kai a kai maimakon babbar gajiya a rana ɗaya. Yawan ci kusan kullum akwai wani ƙaramin abu da nake yi. Wani lokaci shara ce kawai, da tattarar, da tattara ta, da zubar. Wani lokaci share, share ɗaki ne ko goge teburi. Waɗannan ƙananan ayyuka basa ɗaukar lokaci mai yawa amma suna hana gida ya taru da datti. Wannan salon yana sa tsaftace gida ya zama wani abu na yau da kullum ba nauyi ba. Sai kuma ranakun tsaftacewa sosai. Wannan waɗanda yawanci nakan yi su sau ɗaya ko sau biyu a mako. A irin wannan rana na, nakan ware lokaci na fara da sha, da sharewa, da tsara, da share tsakar gida, na goge ɗakuna, na gyara abubuwan da suka watse. Ba wai ina yin komai da gaggawa ba. Ina yinsa ne a hankali. Ina motsi, ina ganin canji da yake faruwa. Akwai wani irin natsuwa a cikin wannan aikin. Kana ganin sakamakon abun da kake yi da hannunka. Abun da ya sa nake kula da tsaftace gida shine irin jin daɗin da nake samu bayan na gama. Idan na zauna a gida mai tsafta, zuciya ta tana sauƙi. Tunani yana gudana da kyau. Bakajin kamar abubuwa suna damun ka daga kowane gefe. Tsafta tana da alaƙa kai tsaye da kwanciyar hankali. Wannan ba wai magana ce kawai ba, abu ne da ke, da nake ji a raina. Akwai lokutan da aiki ko gajiya suke yawa kuma bazan iya tsarkake gida sosai kamar yadda nake so ba. A irin wannan lokaci bana zagin kaina. Ina yin abin da zan iya ko da abu ɗaya ne kawai. Na ko, na koyi cewa tsaftace gida ba gasar tsere ba ce. Abin da ya fi muhimmanci shine kada ka bar komai ya wuce gona da iri. Na kuma lura da cewa yanayi yana shafar yawan tsaftace gida. A lokacin damuna, ƙura bata da yawa amma ruwa da laka suna iya shigowa. A lokacin rani kuma ƙura tana taruwa da sauri. Irin wannan lokaci sai ka ga kana ƙara, kana ƙara yawan tsaka ba don ka so ba amma don yanayi ya tilasta ka. Wannan yana koya maka sassauci, ka daidaita halinka da yanayin da kake ciki. Wani abu mai ban sha'awa shine yadda tsaftace gida yake zama lokaci na tunani a gareni. Yayinda nake tsaka ko goge goge zuciya tana yin shiru. Wani lokaci ina tunanin abubuwan da suka faru. Wani lokaci ina tsara abin da zan yi a gaba. A wasu lokuta ma bana tunanin komai kawai ina jin motsi da lumfashi. Wannan yana sa tsaftace gida ya zama fiye da aiki. Yana zama lokaci na kasancewa tare da kaina. A ƙarshe idan zan amsa tambayar asarari ina tsarkake gida a kai a.

Tambayar da nake jira alayi tambayace da take bayyana qaramin abu amma a gaskiya tana tauna halin mutum haqurinsa da yadda yake mu'amala da mutane domin jira a layi abu ne da kowa yake fuskanta ko a kasuwa, banki, asibiti ko wani wuri na jama'a. Dan haka idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labari daga rayuwarsa, zan ce ina jira a layi da haƙuri. Amma wannan haƙurin, haƙurin na da labari a bayan sa. Da farko ina ƙoƙarin karɓar gaskiyar jira tun kafin in shiga layi. Da zarar na ga layi sai na ce wa kaina to, wannan lokaci ne da zai ɗauka. Wannan magana mai sauƙi tana taimaka min sosai. Idan ka shiga layi kana fushi tun farko, mintuna kaɗan za su ji kamar awa. Amma idan ka karɓa a zuciya cewa jira yana nan, lokaci yana tafiya da sauƙi. Na koya cewa yawancin damuwa ba daga jiran kansa bane sai daga jin yadda ake kiran. A lokacin da nake tsaye ko zaune a layi ina kula da jiki nan. Ina tsayawa a yadda ba zai, ba zan gaji da wuri ba. Ina canza nauyi, nauyin ƙafa daga dama zuwa hagu ko in miƙa baya a hankali. Waɗannan ƙananan motsi suna hana gajiya da taru. Idan akwai wuri, wani lokaci nakan zauna na fahimci cewa kula da jiki yana rage haushin zuciya. Idan jiki yayi daɗi zuciya ma tana biye. A ɓangaren zuciya kuma ina ƙoƙarin cike lokacin jira da wani abu mai sauƙi. Wani lokaci ina kallon mutane a hankali ba da hukunci ba kawai lura yadda kowa yake tsaye, yadda wasu suke magana a hankali. Wasu kuma suna nuna rashin haƙuri. Wannan lura yana sa ni in gane cewa ba ni kaɗai nake jira ba. Wannan haɗin kai da wasu yana rage jin kaɗaici da fushi. Wani lokaci kuma ina juyawa cikin tunani. Ba lalle ne tunani mai nauyi ba. Wani lokaci shirye shiryen rana ne ko abin da zan yi bayan na gama. Nan tunaniya tafi chan layin yana raguwa ba tare da ka lura ba. Wannan dabara ce da na koya. Idan ba za ka iya sa lokaci ka yi sauri ba, ka sa hankalinka, ka sa hankalinka ya yi tafiya. Ba zan ce koyaushe ina da haƙuri ba. Akwai lokutan da layi yake da tsawo fiye da zato ko kuma aiki yana tafiya a hankali sosai. A irin wannan lokacin nakan ji motsin rashin haƙuri yana tasowa. Amma abin da yake yi, nake yi shine ina lura da shi bana barinsa ya yi mun jagora. Ina ce wa kaina to, ka lura kana jin haushi amma wannan ma zai wuce. Wannan magana tana taimaka mun in dawo da natsuwa. Ina kuma ƙoƙarin girmama tsarin layi. Ba na son tsallaka gaba ko neman wata hanya ta gaggawa idan ba laifi bane. Na fahimci cewa kowa yana da dalilinsa. A kasancewa a wurin awurin idan na girmama layin ina girmama mutane. Wannan yana sa zuciya ta yi daɗi koda jiran yana ɗan lokaci. A wasu lokuta idan yanayi ya dace ina yin ƙaramin mu'amala kamar murmushi ko gaisuwa ga wanda ke kusa da ni. Wani lokaci kalma kaɗai tana canza yanayin jira gaba ɗaya. Layi daga wuri mai ban haushi zai iya zama wuri mai sauƙi idan akwai ɗan adam a ciki. Amma idan na ga mutane suna son shiru ina girmama hakan ma. Jira yana da salo daban daban ga kowa. Abin da na fi koya daga jira a layi shine darasin haƙuri. Rayuwa ba, ba ta tafiya da saurin da muke so.

Tambayar yadda na ke daidaita aiki da rayuwa tambaya ce mai zirfi sosai. Domin wannan daidaito ba wani abu bane da mutum yake samu sau ɗaya ya gama. Abu ne da ake koya a hankali. Ana gwadawa, ana kuskure, ana gyarawa har a ƙarshe ka fara fahimtar kanka. Idan zan ba da labari kamar mutum yana magana daga ƙwarewarsa, zan ce daidaita aiki da rayuwa a gare ni tafiyar fahimta iya ka ce, iyakar ƙarfi lokaci da zuciya. A farkon lokaci kamar mutane da yawa, na taɓa ɗaukar aiki a matsayin abun da ya kamata yazo gaban komai. Ina ganin in da na yi ƙoƙari sosai na sadaukar da lokaci da ƙarfi ba tare da ƙidaya ba, to sakamako zai biya komai. A wani bangare hakan gaskiya ne. Ƙoƙari yana da muhimmanci amma abin da ban gane da wuri ba shine idan ka ba aiki komai ba ka bar wa rayuwa wuri ba. Kuma idan rayuwa ta fara ƙunci, aiki ma yana fara wahala. Abin da ya fara buɗe min ido shine gajiya ba ta gushewa. Ba gajiya irin ta yin aiki rana ɗaya ba amma wadda take taruwa a hankali. Ina tashi da safe ina jin nauyi, ba wai a jiki kaɗai ba har a zuciya. A nan ne na ke fara tambayar kaina, shin wannan salon yana daidai? Wannan tambaya ce mai muhimmanci domin tana sa ka tsaya ka duba hanyar da kake bi. Na fara da koyon sa iyaka. Wannan ba abu ne mai sauƙi ba. Musamman don kai mutum ne mai sanyin abu da kyau. Amma na fahimci cewa ba duk abin da ya zo a lokaci ɗaya bane dole ne a karɓa ba. Wani lokacin yin a'a ko ba yanzu ba ba kasala bace, ƙarya ce a kanka. Dazarar na fara sa iyaka, na lura cewa aikina ba lallai ba ne mai ma kon haka ya fi inganta domin ina zuwa masu da ƙarfi da natsuwa. Na biyu, na, na koyi raba lokaci a zuciya ba a agogo kaɗai ba. Akwai bambanci tsakanin kasancewa a aiki da kuma kasancewa a rayuwa. Idan ina aiki ina ƙoƙarin in kasance a nan gaba ɗaya. Ba ina tunanin abin da zan yi daga baya ba. Idan kuma na gama aiki ina ƙoƙarin in bar shi a wurinsa. Ba koyaushe nake iya hakan ba amma ƙoƙarin kansa yana rage rikicewar tunani. Wannan rabuwa tana taimakawa zuciya ta samu hutu na gaske. Abu na uku shine ba, ba wai kawai lokaci ba tare da wani dalili ba. A da ina jin cewa dole ne kowane lokaci ya zama mai amfani amma daga baya na fahimci cewa hutawa ma aiki ne, aiki na kulawa da kai. Lokaci inna shiruru, inna yawo, inna zama kawai ba tare da wani fama. Ina gyara abubuwa da yawa a ciki. Idan ka rasa wannan lokaci, rayuwa tana fara zama kamar jerin ayyuka ba tare da ɗanɗano ba. Na kuma fahimci muhimmancin lafiyar jiki a wannan daidaito. Barci, abinci, motsi waɗannan ba ƙarin abubuwa bane, su ne tushe. Lokacin da nake sakaci da su saboda aiki, rayuwa gaba ɗaya tana fara karkacewa. Amma idan na kula da su, har aikin kansa yana tafiya da sauƙi. Jiki da zuciya abu kai biyu idan ɗaya ya gaji ɗaya ma zai bi. Wani muhimmin abu da na koya shine kar a gwada kanka, kar ka gwada kanka da wasu. Akwai mutane da suke aiki tsahon sa'o'i. Akwai wa'yanda suke da salo daban amma kowa da yanayinsa. Idan ka yi ƙoƙarin rayuwa da tsarin wani, za ka rasa naka. Daidaito ba tsari ɗaya bane ga kowa. Yana canzawa da mutum, da lokaci, da yanayi. Abin da ya dace da ni yau, watakila ya bambanta gobe. Idan kuma ƙoƙarin sauraron alamu, alamu kake. Idan na fara jin cewa komai ya yi yawa, hakan ba kasala ba ce, saƙo ne. Idan na fara jin gajiya ko rashin sha'awa, ba dole ba ne.

Tambayar so nawa nake amfani da intanet tana kama da mai sauƙi amma idan na tsaya na yi tunani sosai sai na gani cewa intanet ya shiga rayuwata fiye da yadda nake zato. Don haka zan baka labari ne ba kamar ina kirga sa'o'i da mintana ba, sai dai kamar mutum yana ba da labari yadda intanet ya zama wani ɓangare a rayuwarsa ta yau da kullum. Da safe abu na farko da nike yi bayan na farka ba lalle ne in bude intanet nan take ba amma baya daukar lokaci mai tsawo kafin na shiga. Wani lokaci bayan na gama shiryawa ko shan ruwa sai na duba waya ko kwamfuta domin in ga abun da ke faruwa ba wai dole bane amma saboda intanet ya zama hanya mafi sauki ta sanin labarai sakonin ko abun da ya shafi abun da zanyi a rana. Wannan amfani na safe yawanci na ɗan gajeren lokaci ne amma yana buɗe ƙofar ranar. A lokacin aiki, intanet yana zama kayan aiki fiye da nishaɗi. Ina amfani da shi domin samun bayanai, duba wasu abubuwa ko sadarwa. A nan bana jin kamar ina amfani da intanet kai tsaye. Ina jin kamar ina yin aiki ne. Intanet kawai yana nan a matsayin hanya amma idan na tsaya na yi gaskiya da kaina, zan ce awanni da yawa na rana suna wucewa ina haɗe da intanet ta wata hanya ko wata. Abin da na lura shi ne amfani da intanet baya zuwa da nauyi ɗaya. Wani lokaci amfani ne mai amfani sosai, koyo, bincike, gyara aiki. Wani lokaci kuma amfani ne na hutu, karanta wani abu mai sauƙi, kallon bidiyo ko sauraron wani abu da zai sa zuciya ta ɗan huta. A irin waɗannan lokutan bana jin laifi domin na fahimci cewa hutu ma yana da muhimmanci. Da rana idan aiki yayi yawa wannan lokaci nakan kama kaina ina shiga intanet fiye da ƙima ba tare da niyya ba, ba don wani abu na musamman ba sai don kawar da tunani ko gajiya. Wannan shi ne ɓangaren da na fi ƙoƙarin kula da shi domin yana da sauƙi mutum ya ce "Zan duba abu ɗaya ne kawai" amma kafin ya ankara lokaci ya ja. A nan ne nakan tsaya in tambayi kaina "ina amfani da intanet ne ko intanet ne yake amfani dani?" Wannan tambaya tana taimaka mun in dawo daidaito. Da yamma ko da daddare amfani da intanet yana sauyawa, yana zama na siri da na shaƙatawa. Ina iya amfani da shi don jin daɗi ko kuma domin haɗuwa da mutane ta hanyar saƙo ko karatu amma na koyi cewa idan na yi amfani da intanet sosai kafin barci hakan yana shafar yadda nake jin barci. Saboda haka ina ƙoƙarin rage shi a hankali. A wannan lokacin ba koyaushe nake cin nasara ba amma ina ƙoƙari. Idan zan ƙididdigin shi a rayuwa, zan ce kusan kowace rana ina amfani da intanet. Sau da yawa a rana ba lalle ne ya zama tsawon lokaci a lokaci guda ba amma yana dawowa dawowa. Abin da yafi muhimmanci a gare ni ba sau nawa ba ne sai ta yaya nake amfani da shi. Idan amfani yana taimaka mun in koyi abu, in yi aiki da kyau ko in huta a hankali to ina ganin yana da amfani amma idan ya fara cin lokaci ba tare da amfanin gaske ba sai na san cewa lokaci yayi da zan ja barci-- da zan ja birki. Na kuma fahimci cewa rayuwa ba ta kan intanet kaɗai ba. Akwai lokacin da nake son a ajiye na'ura gaba ɗaya, in zauna, in yi shiru, in yi tunani ko in yi hulɗa da abun da ke kusa dani. Waɗannan lokutan suna sa in ji daɗin intanet.

Tambayar ko ina iya tuƙin mota tana dauke da labari mai tsawo a gareni. Domin tuƙi, ba kawai motsa, motsi-motsi daga guri zuwa guri bane. Wani ɓangare ne na girma, koyo da fahimtar alhaki. Don haka zan baka labari kamar yadda mutum zai zauna ya yi bayani a hankali yana tuna abubuwan da suka faru a rayuwarsa. A gaskiya ina iya tuƙin mota amma wannan iya tuƙin bata zo a rana ɗaya ba. Na tuna a farkon lokacin da na fara sha'awar tuƙi ba wai saboda ina son gudu ko nuna ƙwarewa ba sai dai saboda 'yancin kai. Na ga yadda mota ke ba mutum damar tafiya da kansa ba tare da jiran wani ba kuma hakan ya burge ni sosai. Amma tare da wannan sha'awa akwai ɗan tsoro, tsoron yin kuskure, tsoron hanya, tsoron alhakin da ke kan direba. Lokacin da na fara koyon tuƙi komai yana ji kamar yawa. Ƙafafu biyu, hannu biyu, ido suna kallon gaba, jefa da madubi. Akwai birki, kas, siti-sitiyari da alamomin hanya. A wancan lokacin tunani, tunanina yana cike da kada in kashe mota, kada in yi karo, kada in manta abin da na koya. Amma a hankali kamar duk wani fasaha, abubuwa suka fara zama na ɗabi'a. Abin da da fari nake tunani sosai akai daga baya jikina yana yin shi ba tare da tunani mai yawa ba. Abin da ya fi ɗaukar hankalina a tuƙi shine haƙuri. Ba kowa ke tafiya da saurin da kake so ba. Akwai masu tafiya a hankali, akwai masu sauri, akwai masu yin kuskure. A nan na fahimci cewa tuƙi yana koyar da mutum yadda zai zauna da mutane daban-daban a wuri ɗaya ba tare da rikici ba. Idan ka yi saurin fushi, tuƙi zai wahalar da kai amma idan ka yi haƙuri tafiya tana zama mai sauƙi. Ina kuma tuna yadda ƙwarin gwiwa ke zuwa a hankali. A farkon lokaci kowace hanya sabuwa ce, kowace juyawa tana sa zuciya ta ɗan buga. Amma bayan lokaci na fara jin natsuwa ba wai saboda na zama cikakke ba sai dai saboda na fara yarda da kaina. Na fahimci cewa kuskure na iya faruwa amma kulawa da hankali suna rage shi sosai. Wannan darasi ya wuce tuƙi yana shafar rayuwa gaba ɗaya. A yau idan ina tuƙi bana ɗaukarsa da wasa. Ina ganin tuƙi a matsayin alhaki. Ba na kai na kaɗai ba har da na saurin mutane a hanya. Saboda haka ina kula da sauri, ina lura da alamu, ina girmama dokoki ba wai saboda tsoro ba sai saboda na san cewa kowa yana son ya isa inda zai je lafiya. Wannan fahimta tana sa tuƙi ya zama aiki na hankali ba na gaggawa ba. Akwai lokutan da nake jin daɗin tuƙi sosai musamman idan hanya ta yi shiru. A irin waɗannan lokutan tuƙi yana zama lokacin tunani. Kana tafiya amma zuciyarka tana yin tafiya daban. Kana tunanin abubuwa, kana shaƙatawa amma ko. A irin wannan jin daɗi ina ƙoƙarin in zauna a faɗake domin hanya ba ta gafarta sakaci. Ba kowace rana nake jin daɗin tuƙi ba. Akwai ranakun da cunkoso, hayaniya da gaggawa ke sa tuƙi ya zama gajiya. Amma ko a irin waɗannan ranakun ina tunatar da kaina cewa tuƙi ba gwaji bane tafiya ce. Ba dole kayi sauri kafi kowa ba. Abin da yafi muhimmanci shine ka isa lafiya. Don haka idan zan taƙaita labarin zan ce ina iya tuƙin mota. Na koya ne a hankali, da tsoro, da ƙwarin gwiwa a lokaci guda. Tuƙi ya koya mun haƙuri da alhaki. Ina ɗaukarsa da muhimmanci ba da wasa ba kuma ina ganinsa a matsayin wani ɓangare na rayuwa ba kawai fasaha ba.

Tambayar ya nake zubar da shara tana iya zama kamar tambaya mai sauƙi amma a gareni tana da alaƙa da tsabta a ɗaki da yadda mutum yake kallon muhallinsa. Zubar da shara ba wai kawai cire datti daga gida ba ne, wani ɓangare ne na yadda nake tsara rayuwata kullum. Dan haka zan baka labari kamar yadda mutum yake zaune ana ba da labarin abun da ya saba yi. Da farko, abin da na fara koya shi ne cewa shara ba ta kamata ta taru. Idan ka bar ta ta taru ba wai ka zanta kaɗai ba ce matsala har da nauyin zuciya. Dan haka ina ƙoƙarin in zubar da shara akai akai. Maimakon jira sai ta yi yawa. A gareni wannan yana sa gida ya kasance da iska kuma zuciya ta ji daɗi. Ina jin cewa tsabtace wuri yana rage damuwa koda mutum bai lura kai tsaye ba. A gida ina da wuri na musamman da ake tara shara. Ba na jefar da ita ko ina. Wannan ya taimaka mun tun farko wajen koyon tsari. Duk abun da ya zama shara, takarda, buhu, ragowar abinci ina sanin inda zan saka shi. Wannan rarraguwar tana sauƙaƙa mun zubarwa daga baya kuma tana hana warin da ba'a so ko yawaita wari. Lokacin da zan zubar da shara ba na yin gaggawa kawai, ina ɗaukar ta kamar aiki ne na yau da kullum. Ina ɗaura buhu da kyau, ina tabbatar da cewa babu abun da zai zube a hanya. Wannan ƙaramin abu ne amma yana nuna kulawa domin babu abun da ya fi ɓata rai kamar ganin shara ta watsa a hanya saboda sukaci. Ina kuma ƙoƙarin zaɓar lokaci mai kyau. Ba lalle ne a kowane lokaci ba. Ba lalle ne a kowane lokaci ba. Yawanci ina zubar da shara lokacin da ta yi cunkoso kuma ba rana mai zafi sosai ba. Wannan yana sa aiki ya zama mai sauƙi da tsabta. Idan kuma akwai ranakun da ake ɗaukar shara, ina ƙoƙarin in bi jadawali domin kada ta tsaya fiye da ƙima. Abun da na fahimta daga ƙwarewa shi ne cewa yadda kake zubar da shara yana nuna yadda kake mutunta wasu. Idan ka zubar da shara a inda bai dace ba, ba kai kaɗai ka shafa ba, kana shafar sauran mutane, muhalli da ma yara da ke koyo daga abun da suke gani. Wannan tunani yana sa ni in kasance mai kula sosai koda babu wanda yake kallo. Wani ɓangare mai mahimmanci a gareni shine rage shara tun kafin ta zama shara. Idan zan iya amfani da abun sau biyu ko in guje abun da ba dole ba, ina jin kamar na rage nauyin da zan jefa daga baya. Wannan ba wai saboda wani babban dalili ba ne, sai dai saboda na fahimci cewa sauƙin rayuwa yana farawa daga ƙananan dabi'u. A wasu lokuta, musamman bayan gajiya, mutum na iya jin kamar "zan bari sai gobe", amma na koyi cewa idan na jinkirta shara tana karuwa. Dan haka ina ƙoƙarin in yi ta nan take koda ban daɗe ba. So da yawa abun da kake gani zai ɗauki lokaci mai tsawo mintina kaɗan yake ci kacal. Akwai kuma wani bangare na tunani a ciki. Lokacin da nake zubar da shara, wani lokaci nakan ji kamar ina zubar da nauyi ne daga kaina ba daga gida kaɗai ba. Yana ba ni jin sabon farawa kamar an share wani shafi. Wannan jin yana da sauƙi amma yana da tasiri sosai. A taƙaice yadda nake zubar da shara ya haɗa da tara ta a wuri daya, zubar da ita akai akai, ɗaure ta da kyau, zaɓar lokacin da ya dace, girmama muhalli da mutane da ƙoƙarin rage abun da zai zama shara tun farko. Ba abune mai girma ko ban mamaki ba amma ƙananan abubuwa ne da ke sa rayuwa ta kasance.

Tambayar, "Yaya na ke neman izinin hutu a aiki?" tambaya ce da take bayyana hankali, ladabi da yadda mutum yake girmama aiki da kansa. Domin neman hutu ba wai kawai cewa ina so in huta ba ne, yana buƙatar tunanin tsari da sadarwa mai kyau. Don haka zan ba ka labari kamar mutum yana ba da labarin abin da ya saba yi daga ƙwarewa da fahimta. Da farko, abin da na ke yi shine ina fara tunani, tunani tun kafin na buɗe aiki. Ina tambayar kaina, "Me yasa na ke buƙatar hutun? Yaushe na fara, yaushe na, na yi, yaushe ne ya fi dacewa? Shin lokaci ne mai kyau ga aikin?" Wannan tunani yana taimaka mun in nemi hutu ba tare da rikici ko jin kamar ina barin aiki a wuya ba. Na fahimci cewa hutu yana da muhimmanci amma lokacin hutu ma yana da muhimmanci. Da zarar na yanke shawara, ba na jiran minti na ƙarshe. Ina ƙoƙarin neman izini da wuri. Wannan yana nuna girmamawa ga shugabanni da abokan aiki domin yana ba su zaman shirya aiki ba tare da cunkoso ba. Na lura cewa idan ka zo da wuri, mutane suna sauƙin fahimta da amincewa amma idan ka zo da gaggawa ko da dalilinka mai kyau ne, yana iya zama da wahala. Lokacin da zan nemi izini, hanyar magana tana da matuƙar muhimmanci. Ba na zuwa da umarni ko tilas ba. Ina zuwa da ladabi, ina biyayya, buƙat, bukata ta cikin natsuwa. Ina cewa a taƙaice, "Me yasa na ke neman hutu?" ba tare da shiga bayanan da ba dole ba. Na fahimci cewa gaskiya tana da muhimmanci amma ba sai ka faɗi komai ba. Abin da yafi muhimmanci shi ne fahimci cewa hutun yana da dalili ba wasa ba. Abu na gaba da na ke kula da shi shine yadda aikin zai ci gaba yayin da na ke hutawa. Idan ina da ayyuka a hannuna, ina ƙoƙarin in tsara su tun kafin hutun ko dai in kammala su ko in ba da su ga wani na ɗan lokaci. Wannan yana nuna cewa ko da ina neman hutu, ban manta da alhakin aiki ba sau da yawa. Wannan tsari yana sa neman izini ta zama mai sauƙi sosai. Ina kuma ƙoƙarin zaɓar lokaci mai kyau don magana. Ba na neman izini a lokacin da kowa yake cikin damuwa ko gaggawa. Ina jiran lokaci mai natsuwa inda za'a iya sauraro ba tare da hanzari ba. Wannan ƙaramin abu ne amma yana da tasiri sosai. Hanya da lokaci suna iya canza yadda saƙo ke karɓuwa. A lokacin da na ke magana, ina sauraron amsa da buɗaɗɗen zuciya. Idan aka ce a canza rana ko a rage kwanaki, ba na ɗaukar hakan a matsayin raini. Ina ganinsa a matsayin tattaunawa ba faɗa ba. Sau da yawa ana iya samun matsakaici idan ka nuna sassauci. Wannan yana gina amincewa a tsakanin mutum da wurin aiki. Wani abu da na koya shi ne kar a ji lafiya, kar a ji laifi saboda neman hutu. A da na kan ji kamar ina laifi idan na nemi hutu kamar ina sakaci da aiki. Amma daga baya na fahimci cewa hutu wani ɓangare ne na aiki mai kyau. Idan ka huta za ka dawo da ƙarfi natsuwa da sabuwar fahimta. Wannan yana amfanar kowa ba kai kaɗai ba. A wasu lokuta idan hutun ya shafi wani abu na gaggawa ko na sirri, ina faɗa, ina faɗa haka cikin girmamawa ba sai na yi bayani dalla dalla ba amma ina nuna cewa lamarin yana da muhimmanci. Sau da yawa mutane suna fahimta idan ka yi magana da gaskiya da ladabi. Bayan an amince da hutun, ina tabbatar da komai a rubuce idan tsarin aiki yana buƙatan hak.